Ina ajiye makullan mu a cikin jaka idan fita zamuyi Idan kuma mun dawo ina ajiye ko a saman fridge ko a cikin drawer ko a kan kanta kicin. Wani zuben kuma in fita zamuyi mukan ajiye safayen key a waje kasan kaya.

Eh to bazan ce ina kare wayata daga ƙwayar cuta ba kuma bazan ce bana kare wayar daga ƙwayar cuta ba. Saboda ban ma san cewa ya kamata mutum ya kare wayar shi daga ƙwayar cuta ba. Wace irin ƙwayar cuta ne mutum yake ake so ya kare wayar shi daga ita?

Teburin ma a wurin aikin teburi ne mai kyau, kalan shi brown. Yana da kujera kuma yana da durowa biyu. Durowan kowanne yana da hannu inda za ka iya ajiye kayanka. Teburin yana da kyau kuma yana da girma da faɗi sosai.

Gaskiya na fi son zama da in ta tsayuwa. Bana ma iya jure tsayuwa. Da na tsaya na minti ɗaya biyu, zan ji duk ƙafafu na ya tsage. Shi ya sa ko wane uziri da zai sa a ce mutum ya tsaya gaskiya bana ƙaunashi. Na fi son abin da zai sa in zauna ba abin da zan yi tsayuwa ba.

Ruwa leda biyu nake sha kullum a rana, wato ledan fiya wata biyu. In na sha da yawa shine in sha guda uku, wanda ko a kimiyyance da likitanci hakan ba a daidai ba ne saboda ya kamata a rinƙa shan ruwan da ya fi haka. Ina dai so in gyara a rinƙa shan ruwa sosai.

Ina ajiye kuɗi a account ɗina, sannan kuma ina ajiye kuɗi a asusu, ko kuma a ƙasan kaya. Babu inda ban ajiye kuɗi. Ina ajiyewa a cikin jaka, ina ajiyewa a ƙasan kujera, ina ajiyewa a cikin durowa, har ma a ƙasan takalma.

Yanda nake sasanta rikici a aiki shine, zan ji ta kowani bangare, ta bakin kowana bangare sannan kuma sai in bincika ta bakin wa'inda abun ya faru a gabansu, that means wa'inda rikicin ya faru a gabansu, sannan sai in zo in zaunar da mutane biyun da suka samu rikici ko uku ko huɗu ko ma dai nawane, kowa a faɗan mashi kuskurenshi da kuma inda ya kamata ya gyara.